Kana amfani da sauro net? Eh, ina amfani da sauro net saboda dalilai da yawa. Kaman yanzu yanda mu muke a nan wajen mu akwai sauro da yawa. Kuma, eh idan ya zamantuce wa wannan sauro yana cin mutum to za a samu matsala sosai matuƙa saboda irin ciwukan da zai iya ja ma mutum. Kuma mutum zai je ya dinga fama da ciwo, mutum yana zuwa asibiti, mutum yana shan magunguna kuma mutum yana kashe kuɗi wanda ya zamantuce wa zai dinga ja ma mutum matsala a lokacin da ya kamata mutum ya zamanto yana da kuzari zai zamantuce wa ba shi da kuzari sanadiyan, ah, waɗannan cizon sauro. Kuma dalili da ya sa nake amfani da net ɗin shine musamman irin, eh, ɓangaren da muke da ya zamantuce wa akwai saurayi da yawa. Ko da ya zamanto wa irin ɗan waje da sauro ɗin samu zai, zai sani da zai iya shiga cikin ɗaki. Kuma idan mutum ya buɗe ƙofa musamman idan mutum bai yi sauron rufewa ba ko da idan ya zamantuce wa mutum ma ya yi sauron rufe ƙofan yana iya zamantuce wa sauro ma zai shigo ɗaki saboda wani lokaci suna manne wa a cikin ƙofa. Mutum na buɗe ƙofa za su shiga ko kuma ta irin sassan, a, ƙofa haka. Waɗannan sauron za su iya shiga. Saboda haka, a, yana ɗaya daga cikin, a, abin da yake da muhimmanci sosai shine ya zamantuce wa mutum ya kula da kan shi sosai saboda idan mutum bai kula da kan shi ba to shine zai zo ya dinga fama kuma shine zai zo yana shan wahala, wahala da yawa kuma duka a kan mutum za ta ƙare. Mutum ya dinga shan wahala yana shan wahala saboda mutum bai kula da kan shi a wajen sauro ba. To wannan net ɗin na gidan sauro akwai lokuta da ya zamantuce wa daga ɓangaren gwamnati har sun zo sun ɗan rarraba saboda yanayin cututtukan da ake kamuwa da shi daga ɓangaren, a, wannan cizon sauro. To ko da idan ya zamantuce wa, a, gwamnati ba ta bada ba to yana da muhimmanci sosai mutum ya yi ƙoƙari ya gan abubuwan da zai yi, ya gan irin iyawan da zai yi, ya gan abubuwan da ya kamata ko da idan ya zamantuce wa mutum zai je ya siya ne to gara a ce mutum ya siya, a, wannan, eeh, net ɗin sauro da a ce wai mutum zai je kuma yana kashe kuɗi yana siya magunguna kuma ya zamanto yana shan wahala wanda ya zamantuce wa bai san mutum bai san irin illan da cizon zai iya ja mai ba to yana da amfani sosai kuma yana da kyau mutum ya kula da kan shi, eh, daga abin abubuwan da za su iya ja mai matsala musamman na wannan ɓangaren cizon sauro saboda illan da yake da shi sosai. To yana da kyau, a, a wayar ma mutane da kai musamman ya zamantuce wa mutane suna samun rigakafi na, a, suna yin rigakafi na wannan sauro saboda kaman yanda, a, masu hikima suke cewa suna maganance wa a rigakafi ya fi yi magani.

Kana fi son fanka ko AC? Kamar yadda muka sani cewa duka da fanka da AC duka da leji ɗaya ne yake sa ake amfani da su amma yanayin yanda suke bada iska ko kuma yanayin yanda suke canza, ah, yanayin waje ya bambanta saboda yanayin yanda aka ƙar ƙara su. To musamman idan muka zo ɓangaren AC, idan muka je irin bankuna ko kuma manya manyan, ah, office ko na gwamnati ko na manyan mutane ko dama ace irin gidajen manyan mutane, to yana yin wuya, ah, mutum zai je ya tarda ko sun ajiye fanka ko makamancen haka. Yawanci za a gan cewa ana amfani da AC ne saboda wannan AC shi a yanda yake bada iska yana sa waje ne yana yin sanyi. Yana canza yanayin waje ba tare da yana yin ƙara kamar irin yanda fanka yake yi ba. Kawai mutum zai gan cewa kawai wajen nan yana canza sanyi kuma irin sanyin da yake ba da wa fanka baya bada irin wannan sanyin. Kuma kamar yadda muka sani irin wannan fankan nan, irin AC ɗin nan to yanayin kuɗin shi kuma ya bambanta da na fanka saboda shi ya fi fanka tsada kuma shi AC ma ko ba ɓangaren ƙara ba ya danganci irin AC da mutum zai siya ko kuma yanayin AC da mutum zai siya. Kuma wani lokaci shi AC kafin a siya ana abu wanda ake duba wa musamman ko an ce irin yanayin gidan, yanda gidan yake. To idan aka duba wannan to yanda iskan shi yake shiga ciki ya bambanta da na fanka saboda, ah, a yanda shi yake, idan muka duba za mu gan cewa sanyi ne yake sawa a ciki. Kuma kamar yanda, ah, likitoci suke magana cewa shi ma yana bada matsala wajen, ah, ana dan samun ciwon sanyi ko kuma, ah, ciwon ƙashi. Amma yawancin mutane sun fi amfani da shi. Kuma idan muka zo ɓangaren fanka za mu gan cewa shi wannan fanka shi ma kala kala ne. Akwai shi ma na irin sola akwai wanda zamanto ce wa shi ma yana hura sanyi, akwai wanda zamanto ce wa shi ma yana hura sanyi amma yanayin shi zai sa yana ɗan yin ƙara saboda yanayin girman shi kuma shi ma anyi shi ƙashi ƙashi ne. To gaskiya kaman ni akwai lokacin da zamanto ce wa shi fankan ƙanshi ma ina da ita amma bana son ma kunna ta saboda idan sha fanka kaɗan wani lokaci yana jawo mun matsala ko da irin jiya, duk da mura yana so ya kamani amma na ɗan tsaya na ɗan wasu ɗan mintuna a ƙarkashen fanka. Na zamantocewa abun yana so ya fara jamu ko kuma an ce ma ya fara jamun matsala wanda zamanto yanzu zan iya ce mura ma ya, ya kamani. To kowanne yana da amfani shi kuma kowanne yana da illin shi.